Muna yin taro sau uku a mako don duk abin da yake faruwa cikin unguwa. In mun taru sai mu duba mu ga yanda za mu ci nasararsa. Kamar yanzu a haka ma na fito ɗayan taron da muna magana yanda za a samu ruwa a cikin unguwa. To kaga taro sau uku ai yana taimakawa a samu cigaba a unguwar.

Eh ina iya hawan keke. Keke ai da daɗin tuƙawa. Wato tun ina ƙarami ne na kuwa iya hawan keke. Kaga keke in mutum ya hau shi da yake yana motsa jiki ai duk wani jijiyan da yake matsema dama in mutum ya hau keke ya motsa sai ka ga jijiyan ta miƙe.

Kwarai kuwa, ai salati da daɗi sosai shi yasa nake son cin salati. Kaga in ka sata a kan shinkafa ko a kan taliya ko wani abu nan sai kaga ya dawo kore, ya dawo ruwan ganye. Kai salati na da daɗi shi yasa ina cin salati sosai sosai. Ai salati kaɗai.

Wato yanayin ɗaki da na fi so shine ɗakin da yana nan tsaf tsaf ko'ina adane. Ban cika son inda ɗaki yana kallo, yana nan kaman, an, kaman bola ba. Na fi son a gyara ɗaki ka ga yanayin in ka kalla ɗaki da an gyara shi an tsara ko'ina. Ya fi kyau, ya fi bada sha'awan kallo.

Abun da nake yi duk lokacin da nake damuwa, na kan yi addu’a. Ka ga duk ba abun da ba abun da addu’a ba ya iya gyarawa. Ba yanayi a duniyan nan wanda addu’a baya iya canzawa. Shi yasa duk lokacin da nake jin damuwa, na kan yi addu’a, sai in barma Ubangiji.

Na fi son zama a kan kushin, watan in ka zanna a kushin laushi in yana sa sai ka gan bayan ka a miƙe kuma ƙafan ka ma yana taɓa ƙasa. Amma in dai mutum ya zanna a cikin kujerar benci, gaga'i bata daɗin zama shiyasa na fi son zama a kan kushin.

Da farkon lokacin ina shiga ofis, nakan fara in yi addu'a in gode ma Allah se in mika gaba daya ranan a hannun Ubangiji. Kaga wato duk abun da dama ka mika a hannun Ubangiji ashe kenan. Shi yasa da farko ina shiga bana yin kome se in fara da addu'a don Ubangiji yayi jagora a ofis din a ranan da kuma gaba.

Aiki wato an sa doka cewa ƙarfe ɗaya kowa zai iya je ya huta, wanda za su je su yi sallah sai su je su yi sallah, wanda yana neman yaci abinci dukka ya je yi. Ni kuma shi ya sa lokacin da na shiga wurin aiki da muddin ƙarfe ɗaya ya buga zanje ni in samu ɗan huta a kaman na minti goma hakan nan.

Wato a wurin aiki ai abinda ya fi bada kwarin guiwa shine albashi. Duk lokacin da aka kara ɗan kaɗan akan albashin nan ko kuma aka biya albashi, ai kaga mutum zai samu ku za a riya dinga aiki yadda ya kamata. Shi yasa duk lokacin da aka ce a yi, wato lokacin biyan albashi ya iso sai ka ga kowa yana murna.

Wato nakan shirya ayyuka, zan duba wanne ne yafi ƙaranci a cikinsu sannan wanne ne yafi muhimmanci. In na duba zan tsattsara su irin yadda ɗaya wanda yafi muhimmanci se in sa shi se in fara da shi, wanda kuma na gan cewa da muhimmancin sa bai kai na ɗayan ba sai in yi sa bayan na gama wanda yafi muhimmanci.

Na kan je wurin aiki a lokaci daidai. Wani lokaci ma na kan je tun kafin ma lokacin aikin ya kama. Sabili da in naje ni ka kan samu lokaci in yi addu'a, in shisshirya ko mai da zan yi a ranan. Daga nan kuma wasu ranaku irin rashin lafiya ko wasu ƙalubale su kan iya tasowa dai da ba zan iya isa aiki a lokaci ba.

Kwarai kuwa. Malam abinci mai yaji ai shine kome. In dai ka samu abinci da ba yaji nan ba ta daɗi. Ballema ko ka samu alele irin wanda an yi ta cikin gwangwanin nan. Wayyo ka zuba mata yaji kai malam. Daɗi kashe ne wai.

Malam waƙa kake tambayan haba? Ai inaga duk wanda bai iya rera waƙa ba to ba ɗan Najeriya bane. Ai wani sa'i in wahala ta yi wahala ma kawai sai ka rasa meye ne sai ka fara rera waƙa wato ka fara gode ma Allah kana rera waƙoƙin yabo sai kaga kafin nan ka ankara ma duk matsaloli da kalubalen da kake dashi sun tafi.

Muna da dangantaka sosai da shugabanena a wurin aiki. Ka san cewa duk inda mutum baya da dangantaka da shi da shugabanin za a samu matsala. Amma duk inda mutum dai yana da dangantaka mai kyau tsakaninsa da wanda suke gabansa sai ka ga abuna tafiya lafiya ana samun kuma cin burin abun da ake yi.

Na fi zuwa kasuwa ranar sati wato Asabar kenan. Don ranar Asabar za ka ga ba cunkoso sosai a kasuwa kuma shi ne ranar da daga wurin aiki ba ni da ba lallai ne mutum ya je aiki ba. Don daga ranar Litinin zuwa ranar Juma’a ne ranakun aiki. To shi ya sa na kan je ni ranar Asabar.

Eh ina kwana a ciki. Ai ɗaki kaga duk lokacin da na dawo, sai in shiga a ciki nake kwana. Don ɗaki akwai ɗumi waje kuma kasan sanyi ne, iska ne, ƙura ne, duka. Shi yasa nakan in na dawo sai ka ga na shiga ɗaki sai inje ƙwan ta, inyi bacci.

Nakan wanke tufafina in na sa shi sau biyu. Abin da ya sa nake wankewa sau biyu shi ne domin haka akwai ɗan cututtuka ko wasu irin zufa haka ko wasu abin da sun zo sun mammannu a cikin tufafin. Shi ya sa duk lokacin da na sa shi sau biyu, zan je nema omo ko sabulu zan wanke.

Saurari rediyon. Ka ga a cikin rediyo ne shine nake sanin me ke faruwa a cikin jiha na, da ƙasa gaba ɗaya da kuma duniya gaba ɗaya. Ko wani safe inna tashi, sai in ɗan kunna rediyo in ji me yake faruwa a duniya. Sannan da yamma ma, sai in sake kunna inji kuma mene ne ya wallafa.

Sai wanda an yarda da shi ne ake gaya masa? To ni nakan kiyaye kalman da yake amana ne wanda ya gaya mun ya bani, to duk lokacin da mutum ya gaya mun wata kalma na sirri ina kiyaye ta sosai don bana son same shi a matsala.

Ina tafawa da hannuna guda biyu, ba to na ma a ce ina rera waƙoƙin yabo ga Ubangiji na. Sai hada hannayena biyun na tafi. Tafawa kasan yana ƙara sa mutum ya zama yana gane shi abin da yake ƙoƙarin yi kuma yana rera waƙan yabo. In yana tafawa sai ka ga abun ya tafi daidai.

Na yi wanka da sassafe na tashi, bayan na gama addu'a na ci abinci. Na shirya yara zan kai su makaranta sai in dawo. Ni ma zan yi wanka nan, sannan zan shirya in fita. Sannan bayan na dawo daga aiki kuma ka san akwai zufa ne, zan zo in sake yin wanka don in sami lafiya ina bacci.